Na fi son kaya mai dadi. Kaya mai dadi shine abin da na ci kayan mamarin sha ko ci. Shi ya sa nakan so siya baɗi sosai. Amma shan suga ba kyau sosai, so ina rage yayin da ina shan kayan mamari. Wani lokaci kayan mamarin ba abu mai zaki ba ne kawai. Ko wani abinci, noma abinci da muna ci.